To, a zahirin gaskiya, a inda nake son in ciyar da hutu, inda so samu ne, in fita ƙasa mai tsarki, wato Saudi Arabia ko Madina. Nan shine inda na fi so. Ba ta magana ta gaskiya. So.

Tsintsiyar da nake amfani da shi shine tsintsiyar laushi a cikin ɗaki kenan. Kuma a waje, watan tsakar gida nakan yi amfani da tsintsiyar kwakwa saboda shi ya fi daɗin shara a tsakar gida. Na tsintsiyar laushi kuma ya fi daɗi a cikin ɗaki.

Kayan marmari da na fi so gaskiya suna da ɗan yawa da dama. Saboda akwai lemo, akwai kankana kuma akwai abarba. Bayan haka ga, ah, ya sunan wannan abun? Ayaba. Ina bala'in son ayaba sosai. Dan zan iya cin shi da yawa.

Ka ce ina da sa hannu a saƙonnin mu, to wannan rubutun gaskiya ba ta fito yadda ya dace ba. Ina sa hannu a saƙonnin mu ko kuwa ina da sa hannu a saƙonnin mu? Idan kana magana ne ko ina sa hannu a saƙonnin mu tabbas idan na rubuta saƙo nakan sa hannu.

Launin tawadar da nake amfani da shi, na fi son baƙen launi. So yawanci duk rubutun da zanyi nakan yi ne da tawada mai baƙen launi. Sosai ma kuwa, ina jin daɗin shi, ina gan, ina sha'awar ganin baƙen rubutu.